Dangantakar mu da abokan aiki gaskiya yana da kyau sosai saboda akwai mutunci tsakanin mu da su sannan kuma suna iya taimaka mini idan ina buƙatar taimako.

Ba na cika raba wuri da na ke a yanar gizo. Dalili da ya sa ba na raba wuri da na ke a yanar gizo, saboda wayen su za su yi amfani da karaba sai su yi amfani da shi ko kidnapping ko sata ko kashe mutum.

Eh, ina yin bacci da rana sosai gaskiya. Dalili ya sa nake son yin bacci da rana saboda yana bani kwanciyar hankali kuma yana sa ni in yi ƙiba. Shiya sa nake bacci ranar.

Eh ina buga rubutu da sauri gaskiya. Ina ƙoƙarin yin rubutu da sauri domin akwai wani malamin mu da yake yawan yi mana dictation kuma idan ba ka yi rubutu da sauri ba za ka koyi abubuwan da yake koya ba.

Ina cin abinci da cokali ne, ko tuwo ma in zan ci, ina ci da cokali ne. Amma kuma na fi son jin daɗin cin tuwo da hannuna idan na wanke hannuna.

Ina saka turare kullum gaskiya domin da ya sa nake so turare kullum saboda idan na yi wanka in ban sa turare ba in jikina baya kamshi bana jin dadi yadda jikina yake.

Yedda nake jurewa zafi shine ina iya ba ma kaina hankuri cewa in yi hankuri in jiyure wannan abun mai wucewa ne ba na har abada bane haka nake magance zafi har ya wuce.

Anguwanmu gaskiya babban anguwa ne wadda akwai makarantu, akwai asibiti sannan kuma akwai ofis na jami'an tsaro wadda yake taimaka mana ga sata a wajen yaran angwa.

Lambar mu me albarka a wajen aiki shine sifili tara sifili hudu biyar shida tara biyar goma sha daya.

Eh, ina zuwa gidan fim sosai gaskiya domin ni gwanin zuwa kallo ne a gidan fim. Ina amfani da daman zuwa gidan fim a rage lokaci da tunani sosai. Shi ya sa na ke zuwa gidan fim.

Irin burodi da na fi so na fi so burodi ne saraba ne domin burodi ne saraba yana da laushi sa nan kuma yana da daɗin ci bai da suga sosai a jikin sa.

Irin jaka da nake kai shi ne ina kan babban jaka ne wanda yake da launi baki da fari na jima. Ina amfani da wannan jakar na kuma ya taimaka mini sosai gaskiya.

Eh rubutuna na da kyau gaskiya rubutuna ina iya kokari in ga na rubutu cikin tsafta ba tare da na sama sa datti ko nayi goge goge wadda zai sa rubutuna yai datti ba.

Na fi son bas. Dalilin ya sa na ke son bas saboda ya fi mini sauƙin yin duk abubuwan da na ke so na yi. Sannan kuma yana sa ni ina ciki ba na samun takura da tashin hankali.

Ya'yan itacen da na fi so na fi son mangoro ko kuma lemu. Dalilin sa na ke son mangoro ko kuma lemu saboda zakinsu bai da illa jikin mutum kuma na Juma ina son shan wa'yan nan muna da bishiyarsu a gidan mu ma.

Eh muna da fanka a ɗaki, gaskiya ina son amfani da fanka a ɗaki saboda ba ƙaramin taimako yake min ba, domin gaskiya lokacin zafi idan babu fankar rufin ɗakin nan ba ƙaramin zafi ake yi mana ba.

Ina farkawa wani lokaci karfe 5:30. Wani lokaci kuma nakan farka kai karfe 7 idan na gaji sosai daga wajen aiki. Amma kuma na fi son in farka wa da wuri ne saboda in yi shirye shiryen aikina.

Ina cajin wayana da sassafe ne idan na i sawurin aiki. Nakan sa shi a caji tukun na idan ina aiki zuwa karfe sha biyun rana, sai in samu wayana ya cika. In na dawo gida sai in amfani da wayana.

Eh to gaskia lokacin da babu wutar lantarki ina iya fitar da kayayyakin aiki da kwanaki muka yi, in dauki samfuri wadda zan dauki design nasu in mai dashi sabo sai in yi abubuwa da ya kamata.

Irin ice cream da nafi so, nafi son ice cream mai flavor din ayaba ko kuma na so ice cream mai flavor mongoro, da mingaskiya flavor mongoro yana da daɗi misali ice cream na de sanyi sosai.

Eh to gaskiya abu mafi mahimmanci a cikin abokan taka shine abokan taka da kake tare da su. Duk wanda yake sonka da arziƙi sune abokan takar arziki kuma su suka ɗau keka da muhimmanci.

Na afison AC delili de sanikeson isi sosai shiyasa baya ta de surutu kuma baya kara sosai beletana ace weze toshe maka kunne ko ye petineka fanka kuma na kara.

Ina share kura a gidana yana kai wani lokaci sau uku. Wani lokaci kuma yana kai sau huɗu ma a rana. Duk da randda kuma in na fita aiki kuma sau ɗaya na ke sharewa.

Eh, ina da sa hannu a sakonnin mu domin bayan shugaban aikin mu nine nake binsa baya a shugabancin aikin mu. Idan ba ya nan ni na ke sa hannuwa duk sakonnin da aka kawo mana.

Abinci da yake sa ni in ji daɗi shine tuwo da miyan aleho da gyada da daddawa a ciki da kuma ganda, domin na son ganda sosai cikin abinci.

Ina cin abincin rana wani lokaci zuwa sha biyu na rana, wani lokaci kuma yakan kai sha biyu da rabi ko ƙarfe ɗaya, bisa ga lokacin da na gama dafa abinci na ne.

Eh ina kwana a gado gaskiya wani lokaci kuma in zafi ya yi yawa nakan fita waje in kwana a ƙasa a taburma amma kuma indai kuma ba zafi ina kwana a ɗakina a kan gado.

Eh, ina shan magani kam amma kullum ba kafin na na sha magani sai dai ina kamu da rashin lafiya. Bayan kuma na samu sauki ina dena shan magani.

Eh, to gaskiya irin tsintsiya da muke amfani da shi kalan tsintsiyan gargajiya ne wadda ake amfani da shi a yi shara kuma an ƙera shi daga itacen kwara ne.

Eh ina cije farce sosai gaskiya amma ina yawan kiyayewa lokaci da in misali akwai datti a hannuna sai na tabbatar na wanke har ya tsuna gabaki ɗaya kafin na cije farce.

Yadda nake sasanta rikici a aiki shine nakan kira waɗanda suke rikici in nayi musu magana cewa ya kamata su dinga fahimtar juna kar su dinga rikici a gwajin aiki saboda idan suna rikici a gwajin aiki zai kori kwastomomi.

Na fi son zama a birni. Dalilin sa ni ke son zama a birni saboda duk abubuwan da nake buƙata na sauƙin rayuwa zan iya samun su ba tare da na sha wahala ba. Kaman irin su asibiti da kuma makarantu da kuma aiki.

Labulen mu gaskiya launinsa kala uku ne sannan kuma labulen cikin ɗakina kuma launinsa kala biyu ne. Launin labulen can gaskiya yana da kyau misali udan na kunna wutan bolbs dina.

Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Dalilin sa ni ke ƙetare ƙafafu lokacin zama saboda yana sa ni in samu hutu da kuma huce gajiyar aikin da na yi a wajen aiki gaba ɗaya.

Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine yadda muke da haɗin kai muke haduwa akan aiki guda ɗaya mai nauyi mu gama shi akan lokaci. Shi ne abin da yake bani ƙwarin gwiwa.

Eh ina lullube jikina da bargo. Dalilin ya sa nake lullube jikina da bargo saboda in lokacin sanyi ya zo yadda nake yin ƙoƙarin magance sanyi sai dai in lullube jikina da bargo sannan kunna kyandar.

Eh to gaskiya wani lokaci ina zama kan gwiwa amma kuma matsala na da zama kan gwiwa yana sa gwiwar mutum ya gaji ga baki ɗayan shi yasa wani lokaci bana jimawa in na zauna akan gwiwa na.

Eh, ina iya ajiye hotuna a cikin wayara domin ni kala mutum ne mai soyin hotuna kuma ni kala mutum ne mai soyin ajiya saboda gobe in tuna da baya.

Eh, kujerana suna da daɗin zama gaskiya. Kujerana suna da dollop mai laushi, wada idan mutum ya gaji inya zo ya zauna kan kujeran can, zai iya ɗaukan sa da bacci ma.

Idanuna suna da launi baƙi da fari ne da sia. Kuma tun haihuwa na launi idona bai taɓa canjewa ba amma in raina ya ɓace ko in na yi kuka idona na yin ja.

Eh, ina duba lambar QR. Dalilin da ya sa nake duba lambar QR saboda in na zo tura abu buwa ya kamata in duba da kyau kar in je in tura idda bashi ba.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shi ne yin riba. Idan kana kasuwanci in ba ka yin riba ka siya ya kamata ka bincika ko kuma ka canza salo yadda kake yin kasuwanci.

Eh ina iya ɗinka tufafi, domin na koyi ɗinki kwanakin baya, wanda kuma ya taimaka mini sosai wajen yin ɗinka kayyakina idan zaransu ya kukkunce ga baki ɗaya.

Abubuwan da nake tunawa da ga yaro shine yadda ni da abokanai na mu kan haɗu tare mu je kogi yin wasa ko kuma mu je yawon neman abubuwa a bola don gaskiya da mun yi wasan baban bola.

To ina fiki cin tufafi misali idan na zo zan fita aiki ina yawan fiki cin tufafi sannan in dinga duba wane kaya kamar na saka wajen aiki da shi.

Eh ina kulle ƙofa kullum, dalilin da ya sa nake kulle ƙofa kullum saboda shi ya fi mini tsaro kuma shi ya fi mini muhimmanci. Shi ya sa nake kulle ƙofa saboda kar yara su zo su yi min ɓarna.

Muna da madubi guda biyu a gida. Ɗaya yana zama cikin ɗakin zamammu sannan kuma ɗayan ɗin kuma na cikin ɗakin kwanciyar mu. Idan na yi wanka na na fito na gama shirina, nakan duba jikina madubi kafin in fita.

Yadda nake jira a layi shine ina yin haƙurin jure domin na san cewa ko nine a ƙarshen layi, indai ina cikin layi, layi zai iso kai na. Haka nake jurewa.

Miya da na fi so na fi son miyan aleho da yakuwa da gyada. Sa'annan kuma ina son cin sa da tuwon shinkafa ko kuma tuwon doya domin shi ya fi daɗin tafiya.

Ina share gida wani lokaci sau biyu, wani lokaci ina share gida sau uku domin kiyaye ƙura da latti daga cikin ɗaki. Amma kuma in aiki ya min yawa wani lokaci na kai share sau ɗaya ne ko sau biyu.

Wanda yake kakkafa min baya shine abokin aikina a wajen aiki. James suna sa ya iya kakkafa min baya sannan kuma ya bani goyon baya idan muna aiki sosai shi ma.

Da nake tafa shi ne ni da abokanai na da muka zo mukaɗa muna gesa muna tafawa ne muyi hira muyi dariya tare.

Gaskiya a ana fatan samun ciyawa dalilin ya sa ne ke fatan samun ciyawa saboda yana da amfani kuma yana da taimako cikin rayuwa, shi ya sa ne ke addu'an samun ciyawa.

Kafofin watsa labari da na ke fin amfani da su ina iya amfani da TSBS, ina iya amfani da TTV, ina iya amfani da Rock FM ko kuma inyi amfani da Nas FM.

Ina fin kuzari da sassafe, domin da sassafe ina jin sabon karfi a jikina wadda yake zuwa jikina domin in yi aiki sosai. Amma inda da yamma ne bana yin aiki sosai.

Irin wasa da na fi so, na fi son wasan kwaikwayo sannan kuma ina iya son wasan ƙwallon ƙafa sannan kuma ina son wasan iyo ko ɓule a kogin.

Eh ina amfani da kunne waya sosai. Dalilin yasa nake amfani da kunne waya wani lokaci bana iya jin magana da kyau sai dai in na saka shi a kunne waya tukuna nake ji.

Eh, ina karanta jarida sosai gaskiya domin shine kalan inda nake samun labarai da sauƙi da araha. Ana saida jarida na wurinmu a naira ɗari, ɗari ne.

Ina zuwa kasuwa wani lokaci da safe, wani lokaci kuma ina zuwa kasuwa da rana. Dalilin yasa nake zuwa kasuwa da safe wani lokaci saboda in je in gama sayayyana da wuri kafin nan dawo kan aiki ne.

Yadda muke aiki tare da ƙungiyar mu shine idan aka kawo aiki sai shugaban hannun mu ya shugaban aikin mu ya sa hannu, tukuna mu sai mu zo mu ma'aikata mu hudu mu yi aikin din mu kammala.

Eh gaskiya ina cin abinci a wurin aiki a wajen maƙwabciyarmu don ita aikin ta sai da abinci ta ke yi sa'an nan kuma wani lokaci in abincinta ya ƙare da wuri nakan sallaka bakin hanya inje in siyo na dawo.

Eh, ina kunna sarin bature dalili sa nake kulle sarin bature saboda idan na kunna yana iya bani sanarwa kuma yana sani ina zama a ankare a duk abinda nake yi.

Eh ina raba abincin mu da mutane amma sai idan nayi abincin din da niyyar dama za a raba ma mutane tukuna nake rabawa. In kuma ban yi da niyyar zan raba wa mutane ba, bana rabawa.

Ina fara aiki kullum irin ƙarfe tara da safe. Wani lokaci kuma idan an kawo aiki da yawa, na kan zo wurin aiki da wuri misali ƙarfe bakwai in fara aiki.

Abin da nake bukatan canzi a wurin aiki shine ina bukatan canjin hulan aiki da kuma takalma aiki. Sa'anan janareto na ma na bani wahala kwana biyu na ina bukatan canjinsa.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai saboda in ban zo daidai ba yana sa ni in samu aci lokaci a wajen aiki shi yasa nake ƙoƙarin inga na zo daidai.

Ina sanya safa kullum dalilin yasa nake sanya safa kullum saboda yana tayani magance sanyi a ƙafa sannan kuma yana taya ni tare ƙura daga hunturu.

Ina yin wanka da sassafe. Sannan kuma na yi wanka da daddare idan na dawo daga wajen aikina. Haka na ke yi kullum.

Muna iya tafiya a nisa wajen wani lokaci ya kai kilomita ɗaya, wani lokaci kuma bai wuce nayi tafiya wajen mile ɗaya biyu ba ne. Domin gaskiya ni ina yawan so yin tafiya.

Yadda na ke ajiye takardun aikin mu, ina sarrafa su ne a wurin da ya kamata domin akwai durowan ajiye kayayyakin aikin mu a wajen aiki da kuma durowan ajiye takardun aiki duka, sannan na ajiye su a wurin da ya kamata.

Eh ina son wurare masu hayaniya wani lokaci kan wani lokaci kuma ba na son wurare masu hayaniya saboda wurare masu hayaniya wani lokaci ana iya samun tashin hankali.

Wurin aikin mu wuri babban wurin aiki ne, wadda wurin aikin mu akwai masu gini, akwai 'yan electrician, akwai kuma makanikai. Sa'annan kuma akwai mu masu kera tukunyan tabo, akwai masu yin zane duka.

Eh, ina kunna sanarwa apps. Dalili da ya sa nake kunna sanarwa apps saboda yana mini taimako kuma yana mini amfani wajen tunatar da ayyuka da yake kamata in gabatar ko kuma in yi a gaba.

Eh ina sanya tabarau. Dalilin da ya sa nake sanya tabarau saboda suna da kyau idan na saka su. Ina jin daɗin ganinsu kuma yana sa ni farin ciki shi yasa nake son sanyawa.

Eh muna sa uniform a wurin aiki. Dalilin da yasa muke sa uniform a wajen aiki saboda mu bambance juna mu daga sauran ma'aikata da suke aiki a inda muke aiki.

Eh ina jurewa barkono mai yaji. Dalilin sa nake jurewa barkono mai yaji saboda ni kalan mutum ne mai son cin abinci da zamani akwai yaji kuma abinci mai zafi.

Eh fure da na fi so na fi son babban fure ja wanda ya ke da kamshi sosai wanda zan iya ba wa budurwa na ko mata na irin fure da na ke so ke nan.

Yadda na ke neman izinin hutu a gurin aiki sai na sami shugaban aikin mu gaba ki ɗaya inyi mishi magana ce masa na sun ya taimaka mini in ɗan samu hutu na kwana biyu saboda jikina ya ɗan huta kafin nan nadawo aiki na ci gaba.

Yadda na ke ajiye kuɗi, na ajiye kuɗi a yanar gizo wani lokaci wani lokaci kuma ina ajiye wa cikin asusu na. Dalilin sa na ke ajiye wani lokaci a asusu saboda tara sabar kuɗi.

Eh ina rufe baki lokacin hamma. Dalili sa nake ke rufe baƙi lokacin hamma saboda baki wani lokaci zai iya buɗewa kuma cuta ya shigo ko kuma mutum zai iya yaɗa cuta.

Irins sabulu da nake amfani da shi, ina amfani da sabulun Siri ko kuma ina sabulu amfani da sabulun Freshakool saboda suna da daɗin amfani kuma yana sa jikin mutum haske.

Eh ina amfani da mataimakin murya. Dalilin sa nake amfani da mataimakin murya saboda ni murya ta bai da ƙarfi amma kuma mataimakin murya na taya ni yin magana da mutane zasu ji gaba ki ɗaya.

Yadda nake magana da abokan ciniki shine mukan yi shawara yadda za a yi kasuwanci sannan yadda za mu sayar da abubuwa da yadda kuma za a samu riba.

Eh ina sanya bel kullum domin ni na fi son sa wando da suke amfani da bel ne, saboda bel na iya taimaka min wajen kama konkosona sosai don ba ni da jiki.

Eh, ina sauraron rediyo sosai. Dalilin sa nake son sauraron rediyo, saboda rediyo ne inda nake samun jin labari a kyauta ba tare da sai na biya kuɗi ba. Kuma akwai wani, ah, labarin da ake yawan ba da wa na kwaikwayo a rediyo da nake son ji. San labarin ɗin shafa labari.

Eh, ina yin aiki baya aiki. Misali idan aiki ya taru mini ya yi yawa kuma bani da wanda zai taimaka min inyi aikin din sai na bari in fara aikin din saboda gobe na dawo aikin ka rasa.

Irin fim da nake son kallo na fi son kallon Nigerian fim. Dalili da ya sa nake son kallon Nigerian fim saboda Nigerian fim yakan kwatantamin abubuwa da yake faruwa a kasa na.

Yadda na ke son dafa kwai shine na kan doƙi a sha na, na je na hura wuta, bayan na hura wuta, doƙi tukunya na daura a kai sai in zuba ruwa in saka ƙwai yayi minti goma gabaki ɗaya na ke bari ko ina ya dahu.

Yadda nake kammala aiki akan lokaci saboda abokan aiki na ga baƙi daya suna zuwa su taya ni aiki don mu kammala akan lokaci.

Eh ina iya dafa abinci domin tun da jimawa ma ni nake dafa abinci a gidana. Ni nake dafa ma yara na abinci kafin su tafi makaranta.

Eh, ina sa 'yan sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Dalilin da ya sa nake sabunta shirye-shiryen kwamfuta saboda yana taimaka na wajen amfani da apps masu gudana yadda ya kamata.

Yadda nake gaishewa mutane shine don da su safe ne na kan tsuguna ince musu ina kwana ya katashi, ya gajiya, to Allah, ya bada nasara ga yadda yau zai tafi.

Ina rubuta kuɗin da muka kashe a wajen aiki. Dalilin sa na ke rubuta kuɗin da muka kashe a wajen aiki saboda mu san lissafi yadda zamu sa kuɗin abubuwan da zamu sayar ko kuma abubuwan da zamu saya kuma.

Eh ina son ɗakina yayi haske, dalilin da yasa nake son share gidana kullum kenan domin ɗakina yayi haske, ni kalan mutum da bana son ganin ɗakina da datti shiyasa nake sharewa kowane lokaci.

Eh ina iya hawan keke, ina iya tuka keke sosai ma dunna jima ina tuƙa keke kwanaki ma ina yin rige-rige da ake biyan kuɗi na keke.

Eh, to biki da na fi so na fi son bikin Kirsimeti domin bikin Kirsimeti ne kalan biki da muna samun zarafi mu yi murna, mu yanka kaza, mu ci abinci da muke so, mu sha abin sha.

Eh ina cire takalma gida saboda bana barin takalma a cikin gida domin yana kawo ƙura, yana kawo datti cikin ɗaki ni kuma bana so in kawo datti cikin ɗaki.

Eh ina cin citta cikin abinci. Dalilin da ya sa nake cin citta a cikin abinci ne kala mutum ne mai son cin abinci da yake da zafi da kuma yana da yaji sosai. Shi ya sa nake son cin citta.

Da muke sadarwa a wurin aiki shine kowa na zuwa a lokacin da ya san ya kamata ne zuwa wajen aiki. Bayan mun zo mu kan yi gaisuwa da junan mu kafin nan mu fara aiki.

Gudun fanka da na fi so, na fi son fanka yayi gudu a lamba biyu ko kuma lamba ɗaya saboda shi ya fi bada iska yadda ya kamata kuma bari ya kawo maka muraba. Shiya sa nake amfani da wancan gudun.

Na fi son fensir dalili sa na fi son fensir saboda ni mafi yawan amfani da nake yi a wurin aiki. Ina amfani da fensir wajen yin zane sannan kuma na amfani da alƙalami wajen tura na rubuta saƙonni.

Gaskiya abubuwa da nake yi da safiya idan na farka nakan wanke haƙorana na goge su, sai na wanke fuska na tukuna na fita da kwanukan wanke wanke idan na gama wanke wayoyin girki.

Ranar Laraba ya fi mun kyau a ko wane mako. Dalilin sa ni ke son ranar Laraba a kowane mako saboda ranar can ina iya samun zarafi yin abubuwan da ya kamata a wajen aiki.

Yadda nake shaƙatawa lokacin hutu na a wajen aiki, na kan je na siya kayan sanyi na, na siya cin-cin na in zo in huta da shi. Haka na ke yi kullum a gwajin aiki.

Abubuwa da nake yi domin kiyaye lafiya farko da safe da na tashi nakan mike jikina, bayan na gama mike jikina sai in sha ruwa kofi biyu, bayan na sha ruwa kofi biyu sai kuma na je na samu abun da zan karya da shi in karya. Bayan na gama karyawa sai in fita aiki.

Abun da nake jin tsoro shine ina tsoron talauci a rayuwa na. Ba na taɓa yin shiri da talauci a rayuwa na kuma ina addu'a, ina fatan Allah ya kiyaye mini, Allah ya bani arziki, Allah ya hore mini.

Ina son ziyartar gidan cin abinci na tu wani lokaci kuma nakan ziyarta The Crocs saboda in je hutu na ko kuma in je casir na.

Lokaci na rana da na fi so na fi so lokaci da in zan fita yawo na ko in je kallon wasan kwallon kafa na, lokacin ne zaman rana ya sauka. Sa'annan kuma zamanin misali rana Asabar ne.

Munayin taro wanu lokaci sau biyu, wani lokaci kuma munayi sau ɗaya ne. Idan za muyi sau ɗaya munayin sa ko wane ƙarshen wata ne, in dai ma sau biyu za muyi munayin sa farkon wata da ƙarshen wata.

Tafiya da sauri. Misali, ina da abun da zan je in yi a lokacin ina yin ƙoƙari in ga na yi sauri saboda isa lokaci da ya kamata in isa.

Ina amfani da kwamfuta sosai domin da kwamfuta ne na ke yin graphic design dina sannan kuma da kwamfuta na ke yin crypto na da kwamfuta kuma na ke yin wa'insu wasan game nawa.

Eh, ina yin shiri lokacin bacci. Dalilin sa nake yin shiri lokacin bacci, eh, domin harsashi gaskiya. Na gaji ne sosai, nake yawan yin sa.

Eh ina son kallon wata da dare. Misali, na dawo wajen aiki da wuri, na gama wanka na ci abinci, na fita da tabarma, na zama waje n'niga kallon farin wata da dare.

Eh ina karatu kafin na kwana. Mafi yawan karatu da nake yi kafin na kwana ina karanta jarida ne sannan kuma ina karanta littafina na Bible na.

Duk ciye-ciye da ni nake so sosai shine ina son cin cin-cin sannan kuma ina son cin awara, in samu coke na ko in samu fanta na mai sanyi ne shine yafi dadin ci.

Eh ina sanya hula saboda yakan tare mini ƙura da kuma datti zuwa shiga kai na, sannan kuma ina son yashi wani lokaci saboda gayena ne.

App da nake amfani da shi don in sakon ne, ina amfani da Messenger WhatsApp nawa wani lokaci kuma ina iya amfani da Facebook Messenger ko kuma SMS.

Tsarinnuma a gurin aikin mu shine za ka sa sunanka sai ka sa lokacin da ka zo gurin aiki da kuma lokacin da za ka tashi gujin aiki da kuma ranar da ka zo.

Yadda na ke jagorantar da mutane shine ina jagorantar dasu yadda yakamata saboda duka mu za mu ci moriyar abubuwan da za mu yi. Sha yasa nake jagorantar da mutane yadda ya kamata.

Eh ina son zama gaskiya domin tsayuwa na sa mutum ya gaji ni kuma na fi so idan na zauna, in zauna a kujera mai laushi mai daɗin zama.

Eh, irin ƙasa da gidanmu yake da shi yana dake ƙasa ne mai taɓo ɗin nan da kuma akwai ƙasa na yashi wadda ake iya amfani da shi a yi gini.

Eh ina raba ayyuka ga abokan aikina dalilin yasa nake raba aiki da abokan aikina saboda su iya aiki da ni nake so a ringayi sannan kuma suna taya ni saboda mu gama da wuri.

Irin mai da nake amfani da shi, ina amfani da man Nivea ne wani lokaci kuma in man Nivea na ya ƙare na kan iya siya man baby oil domin baya yin bleaching.

Eh, ina ajiye kwafin bayanan mu. Dalilin da ya sa nake ajiye kwafin bayanan mu saboda misali a nan gaba za a iya buƙatar shi saboda yin lissafi abubuwan da suka gudana a baya.

Eh ina shan ruwa mai sanyi idan na ci abinci na ƙoshi ina so in shan ruwa mai sanyi. Misali ma ace okacin zafi ne gaskiya ina shan ruwa mai sanyi sosai.

Gidan abinci da na fi son zuwa, na fi son zuwa Natas Lounge domin Natas Lounge sun iya yin shawarma sosai kuma ni shawarma suna mini daɗi. Shi ya sa na ke son zuwa gurin ɗin siyan abincin na.

Abubuwa da farko idan na shiga ofis, sai nayyi addu'a nagode ma Allah daya kai ni rai da lafiya sannan kuma sai in share kayayyakin aiki tukuna in fara aiki.

Ina share ɗaki na ko wane rana sau ɗaya ne domin inna share da safe sai ina tafiya gun aiki kafin na indawo kuma sai dare. Haka ne washe gari ma yake kasancewa.

Ina rubuta rahoto wani lokaci sau biyu. Domin farkon wata ina iya rubuta rahoto sannan kuma ƙarshen wata na kan iya rubuta rahoto na tura.

Ana amfani da ajiye yanar gizo. Dalili daya sa nake amfani da ajiya a yanar gizo saboda ko waya na in ya ɓata, zan iya nema wani waya dauko duk abubuwan da na ajiye a yanar gizo in inada informations ɗin.

Abin sha da na fi so na fi son lemu ko mangoro ko kuma kayan sanyi misali ace coke din nan ina sonsu sosai.

Eh, yadda na ke tafiya zuwa wurare wani lokaci ina iya amfani da keke na na tafi wurare da na ke son in je wani lokaci kuma ina shigan motan kasuwa ne in je inda na ke son in je.

Eh ina yin addu'a kullum. Dalili dayasa nake yin addu'a kullum saboda kullum dole ne in gode ma Allah da ya ajje ni cikin masun rai sannan kuma in gode masa da abubuwan da ya yi a cikin rayuwa na.

Eh ina kwana ciki, dalilin sa nake son kwana a ciki saboda kwana a ciki ya fi min tsaro, sa'an nan kuma in lokacin sanyi ne ma daman ni ba na son kwana waje.

Eh, ina son kallon faduwar rana. Dalilin sa nake son kallon faduwar rana saboda yanayin launinsa yana, yana mini kyan gani. Misali ace yanayin launi da yake nunawa ruwan kori da ja.

Eh, ina son daukar hotuna dalilin da ya sa nake son daukar hotuna. Ina daukar su in ajiye su saboda gaba in kalle su in tuna da abubuwa da na yi a baya.

Na iya bada barkwanci. Dalilin da yasa nake bada barkwanci saboda nima ina so a nan gaba a iya kawo mini barkwanci gida na.

Eh, ina kallon inuwa na. Dalilin da sa nake kallon inuwa na saboda wani lokaci da rana na iya amfani da shi in tantance menene lokaci ina iya tantancewa menene ya kamata in yi a lokacin da ya kamata.

Irin waya da nake amfani da shi na amfani da wayan Techno ne, Techno Spark 20C, wanda kuma ina jin daɗin amfani da shi yana ɗarika caji kuma yana biya mini bukata.

Eh ina tauna goro amma kuma namijin goro ne nake taunawa. Dalilin dayasa nake tauna namijin goro saboda namijin goro yana da amfani sosai a jikin namiji.

Eh, yana riƙe riga aljihuna lokacin zafi. Dalilin sa nake riƙe riga aljihuna saboda lokacin zafi yai yawa ne na kan tuɓe riga na sa shi alju.

Eh ina da dabbar gida. Ina da karnuka, ina da kaji, ina da zabi, ina da raguna da akuyoyi. Ina son kiwon su domin suma suna da son kulawa kamar 'yan adam.

Eh ina yin waka cikin zuciya na dalili da ya sa nake yin waka cikin zuciya na saboda ina da abun da yake damina, yana yanda nake amfani da shi ke na kwantar da hankali na.

Yadda nake ba da ra'ayi a wurin aikina, sai na zauna da sauran ma'aikata na gaba ɗaya mu yi shawara, muka san ya za mu yi abubuwa, tukuna sai na ba da shawarar ra'ayina.

Yadda nake ajiye makullan mu shine ina ajiye a bayan ɗakina, ina kife shi da landa saboda kar yara su gani. Domin da yara suka gani za su iya su zo daga baya su ɗauka su buɗe ko fa su yi mini barna.

Eh muna samun horo a wurin aiki. Duk wanda ya ƙetare ƙa'idan wajen aiki, babban shugaban mu yana iya bada horo wani lokaci kuma zai sa ka kaje gida ka huta gabaki ɗaya sai ya kirawo ka.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai saboda yana da matuƙar amfani ba kamar haka ce ruwan 'ya'yan lemu. In ana shan su sosai yana sa fatan mutum da kuma jiki ƙara lafiya.

Eh ina amfani da sauro net. Ina kewaye shi a kan gadona domin da shi nake amfani da shi in rufe jikina saboda kiyaye wa cizon sauro. Domin cizon sauro yana kawo malaria.

Ina tsarkake gidanmu wani lokaci sau biyu, wani lokaci kuma ina tsarkake shi sau ɗaya. Indan kuma aiki ya mini yawa wani lokaci bana samun zarafin tsarkake shi.

Eh ina iya tsale igiya domin tsalle igiya da nake yi dinnan, in ban tsalle shi ba za iya samu matsala. Kuma yana da amfani sosai mutum ya dinga tsalle igiya.

Eh, na fi son shayi sosai. Dalili ya sa na ke son shayi, saboda shayi akan iya sa masa madara kuma yana da taimako. In madaran in kana sha sosai yana wanke wayan su al'amura a jikin mutum.

Eh, ina buɗe taga a ɗaki. Dalilin da sani ke buɗe taga a ɗaki saboda yana taimaka mini wajen shan iska, sannan kuma yana taimaka mini wajen ganin haske cikin ɗakin.

Waya na, na cika ajiya. Ina amfani da shi wajen yin ajiya da dama. Shekara da shekaru ina amfani da shi wajen yin ajiya. Abokina ne ya koya mini ajiya da waya.

Ina goga hakora na so biyu ne farko idan na tashi da sassafe, nakan goga ina tafi wurin aiki na dawo da yamma ina goga shi shima.

Yadda na ke kwana, kullun ina kwana a gida na ne, sa'annan kuma ina kwana kan gadona ne, sa'annan ina kwana cikin ɗaki.

Eh ina iya daure kulli. Mama ta ta koya min daure kulli tun ina ɗan kankani. Har wa yau ma in tana daure kulli ina zuwa intaya ta daure kulli saboda taga-madawuri.

Ina musafaha da mutane sosai. Musafaha da mutane yana ƙara mutunci da kuma zumunci tsakanin kai da mutane. Shi yasa nake son yin musafaha da mutane.

Gaskiya ina kidayar da kayayyaki wani lokaci sau biyar a, a sati. Wani lokaci kuma ana ƙidayar wasu uku ne a sati. Bisa ga lokacin da na samu na kaina ne, nake ƙidayar da kayayyaki na.

Abubuwa da nake yi da yamma kafin na kwana shine na kanci abinci na, in ga zo in kalli labarai a TV na, bayan na gama sai in buɗe Bible na in karanta, in na gama karantawa sai inje in kwanta.

Nake koyon fasaha sabo shine nakan je na sami wa yanda suka iya fasaha din, sai in natsu ina kallo yadda suke yi da kuma yadda suke kammalawa tukkuna ai Nima sai in fara koya a hankali. Innai na sati biyu yana isa na koya.

Ina son karanta littafai. Dalili yasa nake son karanta littafai saboda littafai suna koya ma mutum abubuwa da dama na rayuwa sannan kuma zaka san abin da baka sani ba kwanaki.

Babban nasarar da na taɓa samu a wajen aiki shine na yi aiki da kowa, ya yaba sannan kuma gwamna ma ya zo ya ce a kan mu domin wannan aikin na zai ƙara saya mana kayayyakin aikin da muke buƙata daga ƙasar waje ya kawo mana saboda mu yi aikin mu gama cikin sauƙi.

Ina hutawa a wajen aiki misalin ƙarfe sha biyu na rana domin lokacin ɗin ne nake samu hutu. Na bada zakk ya kamata, inci abinci, na ci abinci na, ina hutawa na minti arba'in da biyar tukuna, na ci gaba da aiki.